A, a yaushe, a yaushe nake kwana kullum? Wannan babban magana ne kam. Don a kullun kullum kam ina kwana a kullum ace misalin ƙarfe tara na dare. Ka ga ƙarfe tara ɗin nan na daren nan, lokaci ne wanda bayan na dawo daga aiki na gama duk abin da nake yi wajen aikina. Na gama kalla ma ayuka nawa sai in zo, sai in zo ina gama kallon labaran duniya ƙarfe tara. Bayan na gama kallon labaran duniya ƙarfe tara sai kuma in gama zo in, in na gama kallon labarai na ƙarfe tara, ƙarfe tara da rabi yana yi ko ƙarfe goma shine nake, shine nake yin bacci a kullum. Ace dai ƙarfe, ace dai ƙarfe goma da rabi nake kwana a kullum. Don saboda meyasa na faɗa haka? Don in na, in na yi kallo, in na kalle labaran duniya ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma kafin, kafin na yi bacci ko kafin na kwana dole ne zan, dole ne zan gyara takalma na zuwa aiki na gobe. Dan ni soja ne. Wasu yan soja kuma takalman kuma dole muna sa masa polish. So in na sa masa polish kayan zan sa, kayayyaki da zan sa kuma in je aiki kuma dole zan musu guga. In na musu guga, na yi sa ma takalmi na polish, na gama kallon labaran duniya sai na buɗe shafin yanar gizo a waya na sai in samu na maido da mutanen sakusan wanda ban maido musu ba. Don daga safe har zuwa yamma in dai ina wajen aiki akwai wasu wasika wanda mutane suke turo mun ta Gmail nawa ko ta WhatsApp nawa wanda a lokacin banda iko na, na mai musu da reply na sakun nasu. To kafin na yi bacci a kullum, kafin na yi kwana a kullum dole sai na buɗe waya na, na tura musu wasika wasikansu. To a kalla dai a kullun kam a kullum ina kwana ƙarfe goma da rabi inshaama Allahu. Ƙarfe goma da rabi din nan a kullum yana samu na a kan gado. Ko a kan gadon ma kafin baccin ma ya zo ya ɗauke ni tabbas za ka ganni da waya na ina danne danne a waya. To misali dai za a ce ina bacci dai a kullum ƙarfe goma sha ɗaya a kullum. Ehh nake gani. Don kafin na yi bacci ma, kafin na zo na kwana ma da daddare a kullum bayan na gama wanki, bayan na gama kallon labaran duniya kuma na gama guga kayana da sa ma takalma na polish, message nasu sakonsu na waya sai na zuba ruwa a cikina wannan dole ne sai na yi wanka. Ni kam a wajena dole a kullum kam sai na yi wankan nan. Wannan alkawari ne. So bayan na yi wanka kafin in zo in faɗa kan gado na sai in jira bacci ya zo. To kafin bacci ya zo na shi za ka ga zan buɗe yanar gizo in samu, in je in da zan ji waƙan waƙoƙi. Daga cikin waƙoƙi in dai in ina jin waƙoƙin in zan ajiye wayan kusa da ni. In ina jin waƙoƙin ina ajiye wayan kusa da ni za ka ga har bacci ya zo ya same ni. So a ce a kalla dai ana ce wa ƙarfe goma sha ɗaya dai nake, nake kwana a kullum inshaama Allahu. Ehh in wani abu bai faru ba ƙarfe goma dai ƙarfe sha ɗaya dai da rabi, sha ɗaya sha ɗaya da rabi ƙarfe nake kwana, nake kwana kullum.

Eh Tabbas ina kallon taurari da dare. Dan taurarin nan da nake kallo da dare abun sha'awa ne. Ko ba haka ba? Dan ka ga taurarin nan da kuke gani in nan babu abun, babu abu a duniya wanda ya fi shi kyau. Daban yake. Shi yasa taurari abu ne na farin, na farin ciki, na farin jini. Kowa ne ke, babu mutum a duniyan nan wanda zai ce baya son taurari. To ka gani? A waje na ke nan ina kallon taurari da dare, har ga Allah. Wani lokacin dai in dai na shiga wani yanayi na yanayin damuwa ko wani yanayin tashin hankali, sai dai kawai ka gani kawai a waje na, a zona a waje da kujera na, kaina yana sama ina kallon taurarin nan. To in dai ina kallon taurarin nan, zaga zan tayi nazari-nazari kala-kala daban-daban har in zo bacci ya kamani manta da abun da nake yi. To tabbas ina kallon taurari kam da dare in sha Allah.

Yaya nake jin hayaniya? Yanda nake jin hayaniya gaskiya, suna da yawa. Alamomin yanda nake jin hayaniya gaskiya suna da yawa. Na ɗaya har fa. Yanda ake ji a wannan ma yanzu ya zo da sauƙi. Na ɗaya, cikin kashi ɗari hayaniya yana zuwa daga cikin yanar gizo. Yanar gizo wannan shine asalin inda ake samu hayaniya. Abin da na faɗa aka shirya, abin da ya faru aka shirya ne saboda gaba daƴa rayuwar yanzu ya koma yanar gizo yanzu. Mutum baya iya rayuwa in babu waya a hannunsa. So wannan abun kawai shine ya sa ma kaɗai ana samu yadda, ana samun hanyoyin jin hayaniya sosai a wasu safen, a shafin yanar gizo. Yanda rayuwar yanzu yayi tai yayi tafiya yanzu, yanda rayuwar muke tafiya rayuwar yanzu gaba ƴan mutum in kana so ka ga mutum za ka ganshi da waya. Mutumin wanda bai da waya baya duniyar nan. Dalilin na ce baya duniyar nan shine baya ji a duk abun, baya ji abun da ke cigaba a rayuwarsa. Baya ji abin da yake faruwa a kewayensa. Ka gane? Kuma bai da kyau kuma mutum yana da Adam. Zuwa a ce baya jin ko labaran duniya ko wani abu haka. Ba kimanta ba? Ko a ce hayaniya haka. Toh kasan. Kuma zan amfanin waya yanzu gaskiya ya shige mu bisa cikin halin jininmu wanda yau ina ka ce yau za a daina amfani da waya gaskiya mutane dama za su fadi. Na ce wasu ma fadi wa ma, wasu ma fadi wa ma har da, na mutuwa. Saboda abin da na faɗa har da na mutuwa shine akwai wani mutane da dama wanda gaba daƴa arzikinsu, gaba daƴan abinsu duniyar nan gaba daƴa akan wayansu yake. Har yanzu yanda rayuwar mai tsaye yake ci gaba wasu ma har matan da ma har matansu ma a waya take. Basu taɓa haduwa ba. Basu taɓa haduwa ba. A tataba yanda ake soyayya. Fadi waya dinnan wayansu da dama za su fadi, gaskiya. Na ce za su fadi. Ina nufi wayansu za su mutu. Wayansu za su karaya. A wurin dai. Gaba daya haka da dama zai ta faruwa don waya shine mutum. Abin da ya kawo wannan maganan waya shine muna maganan yanda nake jin hayaniya. Yanda nake jin hayaniya kuma cikin inda, cikin za a ce bisa ɗari, bisa casa'in. Bisa za a ce bisa casa'in ana samu hayaniya ne a yanar gizo. Maganan gaskiya. Toh shiyasa kuma yanar gizo kuma baya yiwuwa kuma sai da waya. Ka ga inda waya maganan waya kenan ya samu ya shigo kenan. Yanzu a rayuwar nan yanzu mutum bai da waya yanzu ayi ka shiga wuku. Ka shiga wuku. Za ka ji kanka, za ka ji kamar wani abu ne wanda mutumin ba kowa bane zai iya bayana yanda yake ji babu waya. Akwai wasu wanda yau in wayansu ya ɓatiri nasu ya mutu ma. Wallahi wallahi har zazzabi suke yi. Wallahi zazzabi suke yi. In wayansu ɓatiri in ya mutu, wayan ya ɗauke. Har zazzabi suke yi. Toh ka ga, ka ga yanzun maganan da nake faɗa kenan. Mutanen da dama wallahi yau in wayansu sai za'a ga mutum ma da power bank nasa. Akwai waɗa na sani fa wanda in wayarsa ya mutu fa, baya iya zama wuri ɗaya. Abun zai yi tayi masa ƙaiƙayi a jiki. Yayi nan, yayi nan, yayi nan, yayi nan, yayi nan, yayi nan innan duk damuwa fa ba komai bane. Don saboda ya samu ne ya, iya cajin wayan nan. Karamin sa, wallahi! Duk wanda, duk wanda in babu waya baya iya caji. Ga su nan sau nawa ma, muna gananin su. Har, Su suke fi yewa ma. Toh wannan da nake ji dai, hayaniya kuma da rayuwar nan da waya yake yanzu. Da yanar gizo yake jan hayaniya sosai. Har ga Allah. To kuma yanar gizo wannan kuma yana taimakawa kuma kuma shi ma komai da yake da illa yana da sauƙinsa.

A'a, ni kam bana yin harsashi lokacin bacci gaskiya. Ai ni kuma ina ji kaman abun halitta ne kuma ko. Amma akwai yanda aka gaya mana aka ce mana akwai harsashi in nan fa mutane masu jiki ne suke yi. Amma gaskiya ni ban yadda ba don Abin da ya sa na ce ba yadda saboda akwai mutane da dama waɗanda na san su suna harsashi ɗin nan wallahi na fi su ma jiki. Siriri da su fa wallahi siriri da su amma wallahi in ka ga bala'i da suke yi in dare yayi kurr kurr kurr kurr. Kai Allah sarki! In gaskiya Allah bai ɗaura min irin wancan jarabawar ba kam gaskiya. Kuma in mutum kuma ya gaji kuma, in mutum ya yi wani aikin gajiya sosai. Ni ina ji kaman na taɓa mun nasa. In mutum ya yi wani bacci sosai. A'a ace in mutum ya yi wani aikin ƙarfi sosai in ya zo bacci ko kai kana da jiki ko baka da jiki wallahi sai ka yi harsashin nan. Abun alamomi alamomi na irin ka gaji ne fa a wurin aiki fa shine ya ke kawo wa wancan abin harsashin nan. Amma yanzu mutane da dama akwai wani lokoci da na ga wasu mutane ma wallahi muka je aiki muka dawo. Wannan muna kwana da su ta kullum kullum muna kwana da su. Akwai ƴan mu ke kwana muke in komai. Amma lokacin nan ya zo in muka je aiki kuma mutanen da muka je muna zama da su ba wani aiki suke yi ba. Ba wani harsashi suke yi ba cikin dare cikin bacci ba. Amma duk ranar da muka je aiki mai ƙarfi muka dawo za ka ga wasu daga cikin su za ka ga suna yi za ka ga suna yin abun.

Eh, inda na fi so, inda na fi so tsayawa a hutu shine gaskiya kai ka san ni mutum ne yana da tsayi sosai. Eh yana da tsayi sosai kuma duk mutum da yake da tsayi kuma kyan hutunsa shine yasa mai, in baya gaba gaba, ya samu ya tsaya a gefe. Inda, za a ɗau irin kamar hutun Inda, inda ana so, inda ana so a nan tambayan kuɓancewar ina kake so si, siya da siya da hutu, siyar da hutu. Inda kana so ne, nika awaje ne duk inda, inda kike so tsayawa da, da, da hutu shine inda zan samu kai na fi so a gaba dai gaba in ya fi mun dai sosai.

Ah! Ni mutum ne wanda yana da tsayi, ba haka ba. Mutum kuma mai tsayi kuma dole an san shi kuma da tafiya da sauri ai. Da tunda tsawuna kenan ƙafa, ƙafafe na, idan dogaye dogaye ƙafa din nan ne. To kuma ka san mutum mai dogaye dogaye ƙafa kuma dole, dole in zai yi tafiya zai a ganshi, yana tafiya da wuri-wuri. To ko ba haka bane. Oh! Ƙarin na gaskiya yana tafiya da sauri saboda. Ni mutum ne mai tsayi, ina da tsayi sosai. Kuma tsawuna ba laile bane yaje wanda bai da tsayi. To ba haka bane maganan gaskiya. Inda nake, inda nake tafiya, da sauri-sauri ne nake tafiya. Kuma ka san tafiyar soja kuma tafiya ne daban ne. Tafiyar zakaga mutum yana tafiya a tsaye. Ba wani fargaba, babu wani abu kamar tsoro, haka ne? To tafiyar soja kam daban yake. Kuma tafiya namu kuma tafiya ne wadda muke da sauri-sauri. Babu tafiya kaman mace, macene take tafiya a hankali, a hankali. Eeh, macene take tafiya a hankali. Macene take tafiya a hankali, hankali amma namiji.